Kana karanta jarida akai-akai ko lokaci zuwa lokaci? Eh, ina karanta jarida domin samun sahihhen bayanai da samun abin da ke faruwa a cikin al'umma da duniya baki daya. Karanta jarida yana taimaka min in kasance a sahun gaba wajen fahimtar abubuwan da ke faruwa, musamman a fannonin siyasa, tattalin arziki da zamantakewa. Ina fi kar karkata zuwa jaridun intanet saboda saukin samu da saurin sabuntawa. Duk da haka, jarida takarda tana da nata armashi, musamman idan mutum yana son karantawa cikin natsuwa ba tare da hayaniyar wayar hannu ba. Haka kuma, karanta jarida yana ƙarfafa tunani da iya nazari. Yana taimaka min in bambanta ra'ayi da gaskiya, da kuma fahimtar matsaloli ta bangarori daban-daban. A karshe, karanta jarida wata hanya ce ta ilmantarwa da kuma cika hakkin dankasa, domin tana taimakawa mutum ya fahimci duniya da kuma ra rawar da yake takawa a cikinta.